Wane launi kake fi so? Umm, launin da na fi so baya wuce bulu. Ina son bulu sosai gaskiya saboda ina jin da.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Eh, ina zuwa kasuwa duk lokacin da naga kayan siyarwa da zan je in siyar ko ko ina da buƙatar siyan wani abu sai in je kasuwa in siya.

Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? Eh, ina kare wayata daga ƙwayar cuta saboda ina saka antivirus kar abu ya zo ya takura ma wayata tazo tana sulhu.

Yaya kake magance koke koke em ina magance koke koke in lallashi yarona saboda in ba haka ba zai cika min kunne.

Sau nawa kake ƙidaya kayan yaƙi? Sau nawa nake ƙidaya kayan yaƙi, kayan yaƙi? Eh in za'a fita sai, sai ka ƙidaya.

Kana miƙe jiki da safe? Uhm, ina stretch, ina mimmiƙe jiki da safe. Mutum zai je sallah asubah kaɗan ya yi haka da jikin ku.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Muna da kyakkyawar dangantaka da abokanan aiki, dan haka bamu da matsala da su a ko da yaushe.

Sau nawa kake share ƙura? A'a, in za ka yi shara za ka kakkaɓe ƙura ko za ka buɗe shago ko wani abu. Za ka kakkaɓe ƙura, kana kakkaɓewa sosai ƙin.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Ina magana da abokanan ciniki cikin mutuntawa da girmamawa don ai harka arziki ta haɗa.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Eh in na amfani da ajiya a yanar gizo gizo kana ajiye muhimman bayanai.

Menene kake son canzawa a wurin aiki? Ina son canza seat a wurin aiki, sannan ina son sababbin kwastomomi wanda za'ai harka dasu.

Kana iya amfani da kwamfuta? Eh, ina da laptop a gidana kuma ina amfani da shi. Hatta yaro na ma ya iya aiki da kwamfuta.

Kana raba abincin ku da mutane? Eh idan munyi baƙi ina raba abinci da mutane. Dan haka raba abinci da mutane abu ne mai kyau.

Menene lambar ku mai albarka? Lamba mai albarka, kana maganar lambar waya koko me kenan? E to lambar wayar mu tana nan.

Wa yake ƙarfafa maka baya? Ni kaina ina ƙarfafa ma kaina baya, sannan matana tana ƙarfafa mun baya. Maman Aiman da Abubakar Saddik.

Kana iya hawan keke? Eh ina iya hawan keke. Yaro na ma Ayman ya iya hawa keke. Saura Abubakar Saddiq shima ya girma shi ma ya hau keke.

Kana sanya tabarau? Eh wani sa'in idan na ci gayu ina sanya tabarau, tabarau sabo ko saboda ƙura ma.

Kana karatu kafin ka kwanta. Ina karatu sosai. Ina azkar sosai kafin na kwanta saboda gudun masifa da iftila'i.

Menene abin da kake yi don nishaɗi? Ina zama da iyalina don nishaɗi, na yi wasa da bulubutu mai kuka.

Kana amfani da sauro net. A'a gaskiya bana amfani da sauron net saboda ni ina da solar. Koda yaushe muna da wuta so ina kunna fanka.

Waɗanna kafofin watsa labarai kake amfani da su? Eh, ina amfani da Facebook, ina amfani da WhatsApp, ina amfani da Twitter, ina amfani da Telegram.

Kana zama kan gwiwa? Eh idan ina sallah ina zama da ƙafafuna a kan gwiwa. Idan zan yi sujjada kenan, so don haka ina zama.

Yaya kake kula da gashin ku? A'a, ina kula da gashina matuƙa kulawa. Ina tsaftace shi a koda yaushe don haka ina jin daɗin.

Wane irin mai kake amfani da shi? A'a ni ba ruwa na da wani mai, ko basilin na gani. Zan iya aiki da abu na ato. Ko wane mai mani ina so.

Kana yin addu'a kullum? Eh, ina yin addu'a kullum saboda addu'a ai takobin mumini. Dole in kana neman nasara a rayuwa, to dole ka kasance mai yin addu'a a ko da yaushe.